Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai kala kala. Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Snapchat, ina amfani da TikTok, ina amfani da, ina amfani da Twitter amma a cikin dukansu gaskiya nafi amfani da Twitter. Yafi mun dadi. Amma shi kuma TikTok, ya fi bada nishaɗi. Za a ga abubuwan dariya wani zubin. Za a ga kuma abun da ka ke so. Za a ga en mata, za a ga samari. Mm susai ma. To, shine abinda ake ciki. An ce a ci gaba da spikin into the microphone for five minutes. Gashi nan har yanzu ina ta spiki. Na earning two hundred thousand coins. Su fa daga fara wana. Wannan danbun nama akwai dadi. Na makusa cinye shi. Saboda daɗin shi. Wayyo Allah. Ina kwance. Aua. Mudawo kan tambayarmu. Kafofin watsa labarai fa da kuke gani suna da, suna ɗaukan mun lokaci gaskiya sosai a rana. Ina so ma na rage amfani da su.

Wane shago kake fi zuwa? Ina zuwa. To ni wane shago malalce ina fi zuwa shi, gaskiya shagon POS ne. Ina ke zuwa, ina cire kuɗi. Ina yi ma abulana na yau da kullum. Ai, an yi don ɗaga mun naman kazan nan ƙafa. Yake ta da mun da ulcer. Yauwa! Ga shi, sai shagon ɗin almajiri. Shagon aski ma kam, sai bayan wata-wata nake zuwa. Saboda gashi na baya fitowa da wuri. Tun sanda yiwun ya fara fitowa. Kawu ya ce ze zo be shigo ba. Ina can yana bulin biyu tuwa. Kuma ina na, ina jin caji. Sosai. Alquran sosai. Idon dare abubuwa a shigi.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Abin da ma zan ce shi ne kusan kullum ma ni cikin mura, muran na yi. Kun ji yanzu ma tari na keyi. Duddali ba mura ba ne ya sa mun tarin gulapa ce. Amma ni dama sai in yi atishawa sau hamsin a rana. Kuma ana magana, sai ka ji ana cewa "wai Maltina ba daɗi." Tou dun wanda ya ce Maltina ba daɗi ai ya san ƙarya yake. Maganar banza ce da wofi. Maltina, cewa aka yi malt drink ne. Ba san me malt yake nufi ba da Hausa amma yana da inganci wajen kayan masarufi na wanda zai bayar da sababbin kumari da lafiya, ya gina kuma ya tsare kuma ya haɓaka maka jiki. Akwai daɗi, akwai inganci, akwai kuma zaƙi. Wannan wanda zai iya jin daɗin shi kowa ne ba zai iya jin daɗin shi. Ai an ware wasu mutane da ban an ce su ne za su sha Maltina ba. Na kowa da kowa ne. Wasu sun ɗauka tsofaffi kawai suke sha. Kaje ka sha Coke alhaji, ai gara ka siyan Maltina. Ya fi daraja, ya fi daɗi kuma yafi su coke sunfi shi cutarwa saboda shi pH dashi, is a reasonable pH ba ka tsauwala ma cikin ka. In kana kamuwa da mura. Hmm, har tabbas. Ai. Jiya zuwa yau naci dan bun nama. Ai ci kawai na ke yi. Shi kuma AI silencious store kuma ci baki haƙori. Shi kuma harshe iyawa da tsayawa. Amma rashin ɗabi'a sai mai makomi. Idan aka je za a fitar daa AI ɗin maza gama samu haha. Ba za ta ɗauko ba, ba za ta saɓuba bin diga a ruwa. Ni dai ina recording Allah ya bani dala goma ta. Zo ki mallake ƙulaye. Ai, yo ƙulaye. Zo ki mallake ƙulaye. Nan cika zan tan ƙulaye. Na buga dula. Some things stick with you forever and ever. Most of those things are your childhood memories that occurred at the early stage of your life. Wait, how am I supposed to speak English? Na manta Hausa zana yi. Naje na fara magana da Turanci. Allah kumun uziri. Allah kumun uziri. Allah. Allah un uziri. Kun ji? Ina garari. Naji. Abinci da ke ƙauya. Daɗi ya shiga.

Kaji ri tambaya iri-iri. Wai ina nake tofa yawu? To ai yawu ma ake cewa ba miyau ba. Kuma me ya sa ma ni zan dinga wani tofo wani yawu? To ba na wani tofa wani yawu da ku ganni nan. Wallahi ba na tofawa. Kawai shanye kayana nake. Amma ban ga dalilin da zai sa in dinga tofar da miyau ba. Meye dalilan dake sa mutane tofar da miyau? Canza akalar wannan maganan zanyi. Wannan tambayan naku ba inspiration zai ba ni ba. Ba wani abun da zai bani. Kawai ai sha'ani alhaji. Bari shiga Atlas shima in je cigaba da buga campaigns. Ko ba haka ba. Haka ne. Da daɗi da ba daɗi. Halle rashin masoyi. Gashi sai kuka muke. Ya kamar ba za mu tsaya ba. Da zafi da zafi. Halle rashin masoyi. Tashi sai ku kama key. Rabuwa ba mu shirya ba. Nine seven three four six. One nine seven three four six. To. Kaiya kuke yi. Kuma kun san akwai. Wallahi ku nemo mun shi. Me ake nufi da wannan? Be kamata in nayin shuru ba? Idan nayi connecting in kama. Me wannan yake nufi? Make your computer easier to use. Windows will read and scan this list automatically. Me ya sa? Press the spacebar to select the highlighted option. To me ya sa? A'a, ni ba wannan fa nake nufi ba. Wi-Fi nake so na kunna. Kunna mun Wi-Fi. On. Bari in yi submitting in dawo.